Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Sau da yawa ina amfani da waya ta domin yin ayyuka na yau da kullun, to ba zan iya haddaje, haddade sa'o'in da nake amfani da ita ba.

Kuna sa unifom a wajen aiki? A'a, gaskiya bamu sa unifom a wajen aiki. Muna amfani da kayan gida ne muna zuwa wajen aiki kuma na koma.

Kana iya ɗaure ƙulli? Eh ina iya ɗaura ƙulli, sannan kuma ina iya kunce sa. Sai dai in ƙullin ya danganta. In babban abu ne kagan in aka ƙulla abu a cikinsa, warware shi zai yi sauƙi. Amma idan ƙaramin abu ne kamar zare aka yi ƙulli a jikinsa shi kuma wannan yana da wahalar warwarewa gaskiya matuƙa.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske matuka ah da daddare kuma koda da safen ne ma da rana ina buɗe windina domin hasken rana ya shigo amma idan zan kwanta ko kaɗan ban son ɗakina yayi haske domin hakan ya saɓawa da tsari na addinin musulunci na ɗaya yake nan. Na biyu kuma hakan yana hana mutum bacci da wuri, na biyu yake nan sannan na ukun shine ah ko da mutum yayi bacci zai iya tayar da shi kuma ya sa bacci ya gudu daga idonsa.

Yaya gurin aikin ku yake? To wannan tambaya ce mai faɗi wadda ba da amsarta ban san ta yadda zan fara ba. Wajen aikin mu inda yake waje ne mai faɗi in ana maganar yanayinsa da kuma yalwarsa da rashin yalwarsa. Waje ne mai faɗi wanda yake da yalwa da rukuni, rukuna na gini har ƙwaya biyu zuwa uku sannan akwai wajen sallah.

Yaushe kake kwana, yaushe kake kwana kullum? Yaushe nake kwana kullum. Ina kwana kullum a duk lokacin da na ji barci da daddare. To shine lokacin da nake kwana.

Yaya kike neman izinin hutu? Eh, gaskiya mu ba a yi izinin hutu wajen aiki ko abin da ke kama daga. Saboda kana samun hutu dubban wata uku, sai dai wana abu ne ya bijiro ma shima kuma ba hutu za a ce ba. Sai dai wato neman izinin, ah mutum ya je ya biya wata buƙata sa dawo. Hakan yana kamawa ko kuma hakan yana yuwa ne ta hanyar rubuta wasiƙa ka bayyana uzurin da zai saba za ka zo wajen aiki ba.

Ina iya hawa keke, har nake. Tafiya nake iya tafiya a ƙasa ma balantala na hau keke, ina iya hawa keke ina iya tuƙa shi ina iya hawan shi.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina kiran bidiyo amma sai ta kama. Gaskiya ina kiran video sosai amma sai hakan ya kama.

Ya kuke sadarwa a wajen aiki? Muna sadarwa a wajen aiki ta hanyar tura saƙonni zuwa ga group group na WhatsApp domin sanar da wani abu ko kuma wani umurni ko kuma hani, hakan wani abu.

So nawa kake share ƙura? Eh ina son shar, ina share ƙura duk lokacin da ta sauka, kaga baza a iya ƙayyade ma adadi ko sau nawa ba.

Yaya kake lillita aiki da rayuwa? A ko me daban, aiki daban rayuwa ma daban. Eh, ko wanne daban, aiki daban rayuwa ma ita daban.

Me kakeyi lokacin daka kamu da mura? Abin da nakeyi lokacin dana kamu da mura shine, ina samo wasu kaji da wasu nama, to duk sai a rinƙa basu kunya.

Yaya dangantakar ku da abokan nan aiki? Dangantakan mu da abokan aiki akwai dangantaka mai ƙarfi.

Kana iya rera waƙa? A'a. Toni da ba ɗan DJ ba, wacce waƙa kuma zan rera. Ba wata waƙa da nake iya rera ba. Eh, ba wata waƙa da nake iya rera.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayarta duk lokacin da caji ya kare. Eh, bani da wani matsalar yadda zan yi cajin nata.

Kana kallon inuwar ka? A'a ba wani inuwa ta da nake kallo, domin hakan ba wani tasiri da zai mu.

Ina manta dai? Kana riƙe lema lokacin ruwa, eh ina riƙe lema lokacin ruwa da kuma lokacin zafi.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ina sha ruwa in leda ta kai biyar zuwa shida bakwai. Amma mafi yawancin ruwan da na fiya sha lita goma ne.